Tabarau ni bana sa tabaru saboda idanuna lafiya lau suke ina gani ina komi lafiya lau amma wasu suna sa domin kyawu su gani su sa suyi kyau ko ko in sun sa kaya su sa suyi kyau. Amma ni bana sa tabaru abunda yasa bana sawa shine kawai.

Jarida, ni ba na karanta jarida. Abun da ya sa ba na karanta jarida saboda yana wahalar da ni wajen idona. Yana ban matsala wajen ido amma wasu su suna karantawa. Ma ni dai gaskiya ba na karantawa. Yana da amfani sosai a karanta shi. Ana, yana ɗaukar waya.

Keke, gaskiya ni ban iya hawan keke ba. Abin da ya sa ban hawa keke saboda dunnan Hau sai na hwaɗi na jimu. To ni kuma ina tsoron in jimu shiyasa ba na hawan keke. Amma wasu sun ce min keken na da daɗi sosai amma ni dai ban taɓa hawa ba a gaskiya na.

Internet, ina amfani da internet gyada na kamar sau ashirin zuwa hamsin. Amma dai ba wani amfani nake da shi ba don wata rana in ina da data sai in yi, in babu data kuma sai in hakula.

Eh, kwajenina na da daɗi sosai don kafin na sayi su sai da na sa aka samun kaɗa da auduga aka mun cikun katifa yayi laushi. Kafin na biya kuɗi aka bani surkumo da daɗin kwana ga daɗin zaunawa. Shiyasa kawai nake son kwajeduna, na yarda da su su da daɗin kwantawa.

A'a, ni ba na tauna golo saboda an ce idan mutum ya tauna golo yana cin golo ba zai bari ba har in ya ci dutsan golo ba zai bari ba har a bada har mutuwan shi. Kuma golo na da kyau ga jiki, yana da amfani amma ni dai gaskiya ba na cin sa.

Eh, ina karatu kafin na yi kwana saboda idan na yi karatu kafin na yi kwana sai in ji karatun ya zauna mun a ƙwaƙwalwa ta, hankali na ya kwanta ko aji na je sai in ga ya zo mun a sauƙaƙe. Ina komai kamar wanda bai yi karatu cikin dare ba shiyasa nake son yin karatu kafin na kwana.

A'a, gaskiya ni dai ban iya buɗe namban q al ba. Saboda abun da ya sa ni ban ma san ake ce ma Q al ba, shiyasa ni ban iya buɗe shi ba. Shiyasa, amma dai zan yi ƙoƙari in iya buɗe shi saboda yana da amfani lambar QR dinnan ne.

Ina share gidana sau uku zuwa huɗu. Sabo abun da ya sa nake share gidana sau uku zuwa huɗu saboda akwai wata itaciya a tsakar gidana tana yawan ɓata mun gidana. Kuma abun baya mun daɗi saboda in ya ɓata mun gidana zan ta wahalar shara zuwa sau uku zuwa huɗu shine sa baya mun daɗi.

Yadda nake jira a layi shine zan koma gefe na rungume hannuna na yi tagumi na samu ikon Allah ido saboda ni na tsani jira kuma layi baya da daɗi. Yana ɓata mun rai bana jin daɗi. Wallahi rai na, na ɓaci amma ba yadda ka'iya shiyasa sai in koma gefe in rungume hannu in yi tagumi.

Kai murya ta ko adda ƙarfi? Wallahi murya ta na da ƙarfi sosai ma saboda ma mura na ɗan damuna sai da na sha magani. Kanan in za a kama murya ta ta ɗan shaƙi ne shine sakar ji murya ta tana haka. Amma kam murya ta na da ƙarfi wallahi.

Ni yau wai, gaskiya ni dai nafi son idin ranar Asabar da Lahadi. Dan ranar tafi mun daɗi, bana zuwa wajen aiki, bana zuwa ko ina. Sai in je in ga binyata in dawo. Ranar Asabar da Lahadi ina cin daɗin ranar. Kundanne da suna sa ni nishaɗi ina cin daɗi.

A'a ni ba na yin waƙa cikin zuciya saboda ni ba mawaƙi bane, ban ma san ta yadda ake yin waƙa ba. Amma dai wasu suna yi a zahiri kuma suna yi a baɗi. Akwai masu yi cikin zuciya, akwai masu yi a baki. Amma ni dai ba na yin waƙa a zuciya.

Ina abubuwa da yawa domin na kiyaye lafiya na. Ina abubuwa kamar inna tashi da safe, zan ɗauki brush in wanke bakina, in yi alwala, in yi sallah, in yi addu'a, sannan in yi wanka, sannan in shirya in je wajen aiki. Abubuwa dai da yawa ina yi domin kare lafiyar jiki.

Eh, ina iya kunna wuta. Abun da ya sa nake iya kunna wuta saboda na je makaranta, na yi boarding, na sha wahalar halu da yawa kafin na iya kunna wuta saboda akwai wuya na ƙona hannuna duka. Wallahi abun ba daɗi amma yanzu da na iya yana min amfani sosai.

A'a ni bana shan magani kullum saboda lafiya ta ƙalau alhamdulillahi. Sai dai can baka rasa ba idan zazzaɓi ya kama ni, irin malaria ko typhoid haka ni wannan ina shan magani amma ba kullum ba gaskiya sai dai in zazzaɓi ya riƙeni.

Ina shaɗin kula kamar sau uku zuwa biyu a rana saboda ina da taga kuma yara na wasa sai suka fasa mun taga. Gaskiya banji daɗi ba shine sanda nake sharewa. Har jiya lokacin sanyi, lokacin da akeyin hunturu zai in share kula ɗakina kamar sau biyar zuwa shidda saboda hunturu yana koyo a cikin ɗakina.

Ni dai na fi son shinkafa saboda ni na yarda da shinkafa musamman ma da filuka. Na fan ta wallahi. Amma tana ce min tuwo, mi zan ma da tuwo. Tuwo kai! Ni bana cin tuwo gaskiya. Tuwo bai yiba, tuwo bai yiba wallahi. Na fi son shinkafa.

Ni dai ina zuwa wajaje da wuri saboda in samu abunda na je yi in dawo gida da wuri. Amma in kaje daga baya zasu bata ma lokaci ne, idan suka bata ma lokaci kuma baza ka samu abunda kaje yi ba. Shine saka lokoni zaka je da wuri yafi.

Kayan ci ci da na fi so? Ni dai ina son da farko in fara cin abinci sannan in samu ɗan lemu na in aza, in samu ayaba ga kankana kaya wallahi akwai daɗi ina gani ma. Har dai ka samu dabino da kwakwa ka sa a ciki, billahi'l-lazi mungun daɗi ce da kwakwa.

Eh, ƙallo kuwa ina bin ƙa'idojin aiki, domin a nan ƙasarta mu idan baka bin ƙa'idojin aiki, za su kama ka ne su cika tara mai yawa. Kuma ni ga shi bani da kuɗi balle in biya tara. Shi ne sa nake bin ƙa'idojin aiki kawai. Ya fi mun sauƙi.

A'a ni bana cin citta a abinci saboda citta tana tayar da ulsa ni kuma ina da ciwon, ni kuma ina da ciwon ulsa shiya sa bana cin citta a abinci. Amma wasu su na sawa domin za'a yi da ƙamshinta amma ni bana cin citta a abinci kawai dan yana taya mun da ulsa ni kuma ina gudun abun da zai fitar da ni.

E, ina sa hulla. Amma sai zuwa wani lokaci lokaci na ka sa hulla. Wasu sun ce ina sa hulla yana min kyau amma ni dai ban sani ba sai na kalli madubi. Ma tu wani lokaci ina sa yana yin kyau, wani lokaci ku hullarma ai kala kala ce wadda na ka sa. Ina sa p-cap, ina sa.

A'a ni ban iya amfani da kwamfuta ba saboda ta taɓa lalacewa a hannuna sai da na biya. Nan da ma na taɓa saya, da na saya ina cikin aiki da ita ina lalatsawa sai ta lalace. Shi na saba, ba zuwa na da kwamfuta ban iya amfani da ita ba.

Eh kwarai kuwa ina sauraron rediyo. Ina sauraron abubuwan da ke faruwa yau da gobe na al'ajabi kamar labaran duniya. Amma ran nan da na saurara na ji tsoro sosai. Na ji abun da ya bani tsoro shi ya sa ba na saurare yanzu sai dai in ɗauki wayata ta hannu in rika amfani da ita na yau da gobe.

A'a ni ba na lila waƙa lokacin da nake wanka saboda in kana wanka kana lela wa waƙa cikin bayi akwai aljanu kuma bugu suke yi. Kana cikin waƙa kana waƙa kana waƙa sede kaji an yanka mamari an tsinka mamari an mammare ka kuma marin nan da ana iya samun matsala shiyasa ni bana waƙa dan yana bamu mutum matsala sosai da sosai shiya sa na ke ki yaye wa bana waƙa yayin yin wanka.

Eh, ƙwarai kuwa ina miƙe jiki. Ni kuka miƙe jiki da safe saboda abun ya zama min kamar al'ada. In na tashi in bai miƙe jikina ba, ba zan taɓa jin daɗin rayuwa ta ba. Ina sa da na tashi sai in miƙe jikina in yi godiya ga Allah.

Eh, kwale ku ne kuka zuwa kasuwanci. Dan kasuwancin da nake zuwa idan naje ina samu kuɗi da yawa da yawa. In ko ban je kasuwanci ba na kwanta a gida, kaga babu abun da zan ci, bata zan ma kuɗin kashi zai bayu. Shiyasa nake zuwa kasuwanci domin na samu kuɗi in biya ma kaina buƙatoci na kamun shi.

To, ni dai gaskiya nafi son kayan gishiri saboda kayan gishiri na ƙara lafiya a jiki. Ba sa cutarwa shi ko kayan zaƙi suna cutarwa sosai ga lafiya. Suna bada matsala, irin cututukan da suke ba wa irin ɗan ƙanoma da basir haka. Shi na sa bana son kayan zaƙi. Shi yasa ni kikiyaye lafiya na. Sannu sannu.

Tau ina iya tafiyan nisa even kilomita uku zuwa biyar saboda na riga na saba da tafiyan ƙasa, ina jin daɗi sadda nake zuwa kasuwanci kafin na samu kuɗi ina tafiya ne a ƙasa. Inje ƙasa kuma in dawo ƙasa shine na saba da tafiyan kilomita uku zuwa biyar haka a ƙasa.

Kai, a gaskiyade ba zan ma ƙarya ba. Mudau bamu da wifi a gidanmu saboda da tsada take sosai. Ba zan bani da kuɗin da zan iya sayan ta shiyasa ban saya ba na aza a gidanmu. Amma da akwai makwaptan mu inda muke zuwa ana yi mana wifi amma in Allah ya da, ina da burin saye nima.

Lokacin da nika cin abincin dadina, ina cin abincin dadina daga bakwai da rabi zuwa karfe takwas. Lokacin ne nake cin abincin dadina, inna ci sai in ɗauki wayana in tattaba misalin awa guda zuwa ƙalhi goma sai in kwanta bacci, shikenan.

Kai, ni ba na kallon inuwa na saboda abun da ya sa ban kalla inuwa na saboda ina jin tsoro idan na kalla. Ina bani tsoro shine sa bana kallo. Akwai latta ma na taɓa kallo ban yi bacci ba. Na ta mafalki, na ta mafalki shiyasa na daina kallo.

Eh, ƙwarai kuwa ni ko ka kallon taurari da daddare, saboda idan na kalle su suna ban nishaɗi. Gwanin ban sha'awa abun burgewa, gaskiya kai abun na da kyau sosai. Shiyasa kawai nake kallo, wani lokaci ma har sai na ɓata lokaci na ina kallon su, abun na da gwanin ƙawa.

A'a, gaskiya ni bana yin bacci da rana. Abin da ya sa bana yin bacci da rana shine ina zuwa wajen aiki haka, wajen biɗin kuɗi, sana'a dai ta hannun makamanci haka. Abune can ba ka rasaba shiyasa ba na ma da lokacin barcin rana ni dai gaskiya.

A'a, ni dai ba na amfani da solonet. Abun da yassa ba na amhwani da solar net, ɗaki na yana cike da fanka da AC haka, kuma gaskiya ba solar. Amma da sun samu ni gaskiya zan so in yi aiki da shi anawa, da'a yin,

Ni ina karbar bako cikin karramawa da mutuntawa kuma idan yazo zan iya ba shi abinci, abin sha, abun da ke garin zan iya ɗauka in ba shi saboda an ce bakonka annabin ka. Shiyasa ni ke kallama baƙo na kamar wanda na fi so a baya take.

To, ni dai a gaskiya nafi son malamin mu na Hausa. Abin da ya sa nafi son malamin mu na Hausa, saboda shi kaɗai yake mun karatu in gane, in fahimta, in san me ake nufi. Idan ma akwai inda ban gane ba sai in tambaye shi sai ya kara mun bayani sannan karatun zai zauna min a kai na.

A rana ina saka kallon madubi sau uku ni dai. Da safe idan na shiga banɗaki zan yi wanka nakan kalli madubi. Idan na fito na sa kaya na ma nakan kalla. Idan na dawo da maltice kafin in kwanta shima haka sai in kalla kanna in kwanta bacci.

Ni ina amfani da manhajar Facebook wajen yaɗa labarai ga abokaina, da ƴan uwa, da abokan arziki. Na biyu kuma, ina amfani da manhajar TikTok in tura ma abokaina domin nishaɗi da annashuwa.

Ni launin idanu na yana yanda na kowane ɗan Adam yake zuwa, kuma launin idanu na yana fari da baki yadda na kowa yake ga kyau ga son, son kowa ƙin wanda ya rasa.

Ina amfani ne da tsintsiyar kwakwa domin tsintsiyar kwakwa tafi ƙalko, tafi inganci bisa ga tsintsiyar kaba. Ita tsintsiyar kaba idan ruwa ya taɓa ita tana lalacewa amma ita tsintsiyar kwakwa za ta yi ma komai na gidanka da kake so. Tafi inganci.

Ni dai na fi son watan azumi, domin watan azumi wata ne mai alfarma, watan ibada, watan musulunci kuma duk musulmi yana son watan azumi. A shekara kuma sau ɗaya yake zuwa, daga shi sai sallah sai mu ci nama mu yi biki iya son ran mu.

Ni dai na fi so na bada kyautar abinci. Abun da ya sa na fi so na bada kyautar abinci, yanayin yadda na ga mutane suna fita suna wahala domin neman abinci abin baya mun dadi. Shi ya sa na fi so in taimaka wa mutum da abinci don ya ji dadi.

A rana ni ina share daki na sau biyu, da safe sai kuma da yamma. Amma ni dai na fi son da son samu ne zan zanke share shi sau uku. Amma abun da ya sa ba zan samu share shi sau uku a rana ba saboda ina zuwa gudan aiki, shi ya sa ba zan samu share shi sau uku ba sai dai sau biyu.

Takalmi na gwada uku ne ke da ni. Na farko dai ina da na zuwa makewayi, sannan wanda nake sawa a tsakar gida, da gashi sai wannan da nake zuwa wurin aiki da shi. Amma da so samu ne, nafiso na samu su zama na gwada kama gwada huɗu.

Ni dai gaskiya ina tsoron maciji. Abun da yasa nike tsoron maciji saboda yana da dafi sosai. Dafinsa na illatar wa. Ko kwanan baya da na je gona na hadu da shi. Na ji tsoro sosai. Ban sake komawa gonar nan ba har ila yau.